Eh ni ina da sana'an da nake yi because saboda tambayan za ta yi ƙusan abu guda biyu. Yaya kake kawowa gidanku na hidima, na ɗaukan wani abun kenan, kuma yaya kake kawowa gidanku na tafiya? Misali in ka fita gari, ta yaya kake dawowa gidanku? Tobar na fara da na farkon na hidima, yaya kake kawowa gidanku? Ina da sana'an da nake yi, ina samu ƙaranci dubu uku a rana. Ina raba kuɗin guda uku, zan ba da dubu ɗaya a gida kuma na sayi wani abin da ya kai na dubu ɗaya na kawo gida irin su magi, abincin girki, kilin ko ɗan wani abin ana kawar shi gida. In kuma na tafiya ne, ana shigowa garin mu ne ta wuri guda biyu, ta Gabas da yamma. Ta yamma ya fi sauƙi in ka zuwa ka je gidanmu saboda kana wuce gidan sarki za ka shiga gidanmu. Ta yamma kuma sai ka wuce ƙofan Madaki, ka wuce kasuwa, ka wuce ƙofan Karara sannan ka kama hanyar gidanmu. Akwai gidaje kusan guda ashirin ne kafin a shiga gidanmu ta Gabas kenan. Amma kuma in ta yamma ne ya fi sauƙi, gidajen ƙanana ne, ba su wuce gidaje guda shida ba. Kuma gidajen yawancinsu suna kusa da juna ne. Sai 'yar gona da muke a tsakanin ta da take a tsakanin waɗannan gidajen guda ɗaya.

Yau wa yadda nike zubar da shara shine, muna da abin zuba shara a gida wanda ake kira da dustbin a turanche. To amma kuma bamu da bola a gidan ko kuma a kusa da gidan. Kafin mu zubar da shara sai muyi tafiya mai nisa kafin mu kai bolan da kowa yake zubarwa. To anan sai mun sata a wani leda mu nanade ta. Sai muyi tafiya mu kai ta can asalin bolan da ake nadewa ake zubarwa. In munje akwai masu gyara bolan, muna damba su naira hamsin domin su ma mu taimaka musu. Su ne suke gyara bolan su shari'a ta su ƙona ta wani lokacin. Yadda muke zubar da shara kenan.

Eh ina sauraron rediyo amma gaskiya yanzu nafi sauraron FM saboda ina tare da wayana. Ina sa earpiece, FM ɗin ya fi, na fi jin su sosai. Eh ina sauraron AM da lokacin ina tare da mamana. Su sun fi son na AM saboda AM an dan fi sa abubuwan gargajiya da na al'adu. Amma yanzu FM ni na fi sha'awarsa saboda yana kawo abin zamani, ci gaban da duniya take ciki. Ba ya, ba ya gabatar da abin al'adu kamar AM.

Eh gaskiya a cikin kujerun mu guda ɗaya ne kawai bata da daɗi, ita ma na karatu ne saboda ba mata shi ya kasanta. Amma duka kujerun mu sofa ne guda uku, ɗaya tana cikin ɗakin baban mu, biyu kuma suna falon sa wanda kowa zai shigo, eh al'amuransa kuma sofa ne wanda ake kiran shi da three three seater guda biyu. Wannan seater ɗin tana cikin ɗakin sa sai guda ɗaya wanda ake karatu a ciki, da mun ita ba na zama bane balle ka ji daɗin zaman ta.

Eh gaskiya ba kullum na ke shan magani ba, saboda shan magani kullum ba tare da rashin lafiya ba yana da illa ga lafiyan mutum. Ina shan magani ne in na ji ciwo ko ina zazzaɓi, ciwon kai ko na samu rauni ko dai wani abu makamancin haka. Da ina da wannan ɗabi'ar na shan magani lokacin ina ƙauye muna zuwa gona. To in na dawo ina gajiya ko kafin na tafi gona sai ina ɗan sha paracetamol. To wani ɗalibin microbiology ne bayan na fahimta abin da yake faruwa, ina da ilimi a kan drug resistance da illolinsa kawai sai na daina sha na yi makai na faɗa. Saboda shi ne kawai yadda za ka kare lafiyanka da jikinka. Saboda ciwo a jikin mutum ba wai sai da ƙwayan cuta ba.

Eh gaskiya babban nasaran da na samu a aiki shine ƙwaƙwalwa na ta buɗe ga abubuwa da dama. Da ba na iya yin amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa sosai amma saboda wannan aikin na iya amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa sosai gaske a yanzu haka ma ina yin aiki a waje bayan wanda nake yi a kamfani. Sannan na san mutane, na san yadda ake tattali kuma managing kamfani. Na san mahimmancin lokaci.

Yadda nake shirya ayyukan ko kuma tsara ayyukan da suka fi muhimmanci, ayyukan da suka fi muhimmanci a rayuwana su nake fara yi da sanyin safiya saboda ban saba komawa baccin asuba ba. Misali, yanzun ina aikin da ya shafi yanar gizo, ina yin sallar asuba shi nake farawa saboda wannan aikin ya fi mun, ya fi mun muhimmanci a ko akan kowane aiki da nake yi. Kafin na je kamfani, ayyuka su mun yawa na manta ma abin da zan yi ko kuma da daddare in na dawo, na ci abinci kafin na kwanta shi ma sai na yi sa. Ba na yin ayyukan da sun fi muhimmanci a rayuwana a tsakiyar rana daga zahar zuwa la'asar ba na yin sa. Sai na dawo daga kamfani, na ci abinci, na huta toh kafin na kwanta bacci sai na samu na yi shi yadda nake yin aikin da suka fi muhimmanci kenan a tare da ni.

Eh, al'amarin gaskiya dai a abincin gargajiya da na fi so na Hausawa, na fi son pate, abincin da Zazzagawa suka fi ci, sai kuma gurasa wanda mutanen Kano suka fi yinsa. Gaskiya su kaɗai ne abincin da na fi so a gargajiya. Bana shiri da dambu, musamman danbun masara. Dama dai danbun shinkafa ne, ina sonsa wani lokacin amma.

Eh ina ajiye kwafin bayananmu a kamfani da na gida. Sannan kuma yanzu yawanci na zamani na yanar gizo muna da Slack. Slack zai taimaka maka wajen ajiye bayanan aikinka da ka yi a kowace rana tare da kai da ma'aikatanka.

Eh, ina buga ƙwallo sannan ina kallon fina-finai da jin waƙa na baya wanda na yi a baya. Domin da ƙani da Allah bana so na sake sa sabon wani fim a ƙwaƙwalwa na. Yawan ci na fim nishaɗi ne. In na kalla abubuwan da nake yaranta na kalla saboda lokacin ba ni da ɗawainiya a kaina. To wannan abin yana sa mani jin daɗi a raina saboda in na tuna rayuwan baya sai na ji daɗi. Naga iyayenmu sun yi mana hidiman da yanzu ba ma yi musu. To sai ya sani na ji daɗi sannan kuma na ƙara kwabba sawa akan aikin da nake yi.

Eh gaskiya ban iya tuƙin mota ba saboda tun tasuwa na, lokacin ina ƙarami ne mahaifina ya saya mota to kafin na girma kuma gayauta ta same shi ya sayi da motan. So kafin yanzu ni ban iya mota ba amma ina da buri da fata da addu'a zan iya. Saboda a inda nake zau ne ba garin iyayena ba ne. In zan koma sai na hau motan kuɗi. Kuma ka san motan kuɗi akwai cunkoso, tsaye tsaye, hayaniya, warin mai. Wasu ƙalubale dai da ba za'a rasa ba. Wanda da wahala ne ka same su a motan gida.

Gaskiya ina tafiya mai nisa da ƙafa saboda asali na daga ƙauye na Taso. Tsakanin garinmu ko gidanmu da gonan da muke aiki ina kaiwa kilomita uku. Kuma har yanzu wannan tafiyan ba zan manta shi ba, tunda ba da daɗewa ba na gama jami'a. Tsakanin jami'an da nake zuwa makarantar da nake tafiya ne kusan kilomita ɗaya da rabi kuma zuwa nake a ƙasa na dawo a ƙasa. Tun zan iya yin tafiyan kilomita uku ba tare da na gaji ba.

Eh, yadda nake bikin ranar haihuwana, ni gaskiya ba ina kawo cake bane a yanka na ci ko kuma a kawo mun. Kamar inda nake gaya maka ni mutumin ƙauye ne. Sai dai maye addu'a kuma nayi alfahari da ranar da aka haife ni a zuciya kawai na yi murna, na ƙara yi ma iyaye na addu'a da suka iya ɗaukan nauyi na tun daga wannan ranar haihuwar nawa har zuwa wani lokaci mai tsawo na shekara ashirin da uku suna ɗaukan nauyi na. Shiyasa yanda nake addu'a Allah ya bani daman kyautata musu kafin su bar duniya.

Eh gaskiya ina da fanka a rufin ɗakina, gata ma yanzu ina ganin ta amma yanzu bata aiki saboda babu wuta. Kuma kaga yanzu lokacin sanyi ne ba kowa yake son amfani da fanka ba a ɗakinsa musamman da daddare in sanyi sanyi ya shigo. Amma kaman tsakar rana misalin sha biyu yanzu kenan zuwa ƙarfe uku, huɗu wasu suna amfani da fanka saboda ta ƙara sanya ya musu ɗaki kuma ta shaƙi iska mai daɗi.

Eh gaskiya ina satarare kullum ma wani lokacin nasa sau biyu saboda ina da warin ƙashi. Kuma kaga duk mutum mai warin ƙashi, duk in da ya je wannan abin yana damun mutane kuma yana cutar da su. Saboda haka in ba ka sa turare ba, za ka ɗau alhakin mutane. Haka ai ba abu bane mai daɗi. Kaman kai ne wani ya zo kusa da kai yana zarnan fitsari ko warin ƙashi, ai ba za ka ji daɗi ba. To nima ina da warin ƙashi, dai dai yake da wannan abu.

Eh gaskiya ina tsara manufa ta wata wata har kullum kullum ma. Shi yasa aikina a kamfani ya buɗe mun ƙwaƙƙwalwa sosai. Na koyi darasi da dama, sai da ake tsattsara abubuwa duk sati. Duk sati za mu tattara bayanai mu kai ma manajan kamfani. Duk wata wata ana taro ayi tattauna abin da za'a yi wata na gaba kuma a tattauna abin da aka ai watar a wata na baya. A gani ana buƙatan daidaito. Akwai matsalan da aka samu a wasu matakai. In an samu sai ayi yun ƙurin a gyara su a wata na gaba. In kuma suna buƙatan daidaito ne, sai a daidaita su sannan a shirya ma watan da yake zuwa.

Eh gaskiya ina iya dafa abinci saboda makarantar kwana na yi wanda aka fi sani da boarding school. Sannan kuma nazo jami'a kuma garin da na zo ba garin iyaye na ba ne. Ba ni da kowa. Makarantar kwanan da na yi da ice nake girki. Makarantan jami'a da na zo kuma na fara amfani da risho wanda ake samun shi kalanzir stop ke nan. Daga baya Allah ya mun arziki na sayi gas. To na yi shekara kusan bakwai ina girki da kaina. Kuma na iya girki ba kowace mace ba ce za ta koyi a min girki a yanzu. Sai dai abubuwan da ba za a rasa ba na su na ƙile ƙile inda ka san wani lokaci girki na ɗalibi ba ana yi shi bane domin ya yi daidai to ko kuma ya yi gasa da girkin da ake saidawa. Ɗalibi yana girki ne ya ci, ya kau da yunwa ya tashi ya tafi abun da zai yi.

Eh, yadda nake magana da abokan ciniki shi ne ina magana da abokan ciniki ta sanyin murya da nishaɗi. Sai na ɗan tsokane kama misali zan yi magana da abokin cinikina ba Kano. To sai na ɗanka mashi barkwancin da ke tsakanin kanawa da zazzagawa. Sai ta ce, “Kai bawana, me kake so ka saya?” Bawana ya yi arziki kai. Yau mun gode Allah, bawana zai iya siyan abu. To wannan barkwancin yana sa ka daidaita tsakaninka da mai wannan zai siya abinka. Barkwanci, fara'a, duka wannan abun salo ne na an san mai na yin cinikayya. Tabbas, ta wannan hanya nake yin, nake yin ciniki da mai siyan abu.

Ina amfani da wayana aƙalla awa sha biyar a rana, saboda aikina ya ta'allaka ne akan yanar gizo tare da wayana. Amma a wayana akwai abubuwa da yawa. Akwai littattafan karatu wanda za ka ƙara ilimi, akwai fagen da za ka yi, za ka nemi aiki da wayanka ka yi aiki da wayanka. Ni waya ma ta zama jikina.

Ina iya gabatar da rahoto. Hassan Lima, lokacin ina makarantar kwana ni ake kira da BBC saboda duk abin da ya faru a ajin in an tambaye ni shi zan ba da shi labarinsa daga farko har ƙarshe ba tare da an samu wani kuskure ba. Zan iya ba da rahoto har na awa biyu. Zan iya ba da labari har na awa biyu. Dalilin wanna nabu aka sa mun suna BBC. Musamman ma wajen natsuwana wajen bada labarin zan iya siffanta abu kaman a lokacin aka yi sa.

Eh, akwai dangantaka na fahimtuwa tsakanina da maƙwabtana saboda ni asali na daga ƙauye nake. Mutanen ƙauye sun fi sanin darajar maƙwabtaka fiye da na cikin gari. To ban iya zama a gida ni kaɗai ba. Ananan, ananan, koni bakone a wurinku sai na saba da maƙwabtan wurin. To wannan abin ya sa ni nake samun fahimtuwa da daidaituwa da maƙwabtana. Kuma ni ba mutum bane mai mugun hali, duk da ba zan iya faɗa a nan ba sai dai mazauna da ni su gaya ma wani. Amma muna da fahimtuwa mai kyau tsakanina da maƙwabtana.

Eh, abubuwan da suke sani dariya suna da yawa. Na farko, naga yaro ƙarami yana wasa kan shi tsaye, hankalin shi kwance bai san illan abun da yake yi ba. Ko kuma wani lokaci ina kallon comedy irin na Charlie Chaplin ko kuma na ƴan wasan gargajiyan mu na Hausawa. Amma mafi yawancin sani dariya ya ta'allaka ne ga ƙaramin yaro. Shi kasan yaro zai yi abu ne tsakanin shi da Allah, ba ruwan shi da kowa. Zai yi abu ne kai tsaye toh wannan abun yana bani dariya da mamaki.

Na fi son launi fari, ruwan toka da launin da yake light brown. A takai tace na, a takai ce na fi son launin da yake da haske a kayana saboda ni baƙin mutum ne. In na sa baƙi kuma abin ai ba zai yi kyau ba. To na fi son launi mai haske a kayan da zan sa takalmi kuma ina son dark brown hula ma haka. Su ne launin da na fi so su zauna a jikina. Launi kuma na halitta irin tsirai, na fi son naga kore sosai. Da yawancin tsiran da muke da su ganyen su kore ne amma ba kowanne ba ne kore.

Eh tambayan tana da ruɗu. Wani irin jaka kake kai ko wani irin jaka kake kai? Da yake yaren Hausa yare ne mai ruɗarwa. Jaka da jaka wajen rubutu ba a samun bambanci. Amma bisa ga jimlan, na gane cewa jaka na dabba kuke magana ba jaka na sa kaya ba. To in jaka ne na sa kaya, jaka na, na jahane da hannu wanda ake kira trolley a turance. In jaka ne, in jaka ne na hawa? Eh yanzu ba na kan kowata jaka amma dai ina yaro. Na hau jaka tun da ni mutumin ƙauye ne.

Na fi son tufafinmu na gargajiya na Hausawa. Babbar riga da hula sai takalmi. Babbar rigan ma ba wai babbar riga malam-malan ba. Riga doguwa, yar dai dai wanda ba ta kai min har can kasa ba. Saboda shigan namu yana da kyau ga mu baƙaƙen fata. Kuma saboda mu jaddada al'adarmu ba mu kwaikwayi yammacin duniya ba ko gabashinta, tun da duka kayan da muka sawa ya bambanta da bature ko balarabe. A wannan kayan ne kawai za a iya gane asalinmu na cewa wannan Bahaushe ne ɗan Najeriya ko Bahaushe ne ɗan Nijer ko Bahaushe ne ɗan Ghana ko Bahaushe ne ɗan Cameroon ko Bahaushe ne ɗan Sudan. Shi ya sa nake son tufafinmu na gargajiya.

Eh, a da dai kafin banki yayi yawa, ina aje kuɗi ne a asusu. Ko na haƙa ƙasa na sa, tun da mun mutanen ƙauye ne. Amma tunda asusu ya zo sai na koma ina aje kuɗina a asusun banki. To amma asusun banki ana ta ƙara zamanantar da shi. Sai ga Opay ya zo da Lightning Payment Protocol. Kuma shi Opay baya cire haraji sosai, sai dai ma ya biya ka cashback. To daga bankunan da muke da su na gargajiya, irin su GT, su Access, su Zenith da sauran su, sai na koma kan bankin Opay. A maimakon in biya su kuɗin ajiya sai su biya ni cashback. To ya zama abin ni ban ragu ba amma na ƙaru. Duk da wasu suna cewa suna ƙaruwa amma kuma ai su ba su sa zare kuɗi irin na wa'incan bankuna, su GT, su Access, su Zenith da sauran su. Shi yasa na kawo, na dawo bankin mu na Opay yanzu wanda yake amfani da Lightning Payment Protocol.

Abu mafi muhimmanci cikin abokantaka shine riƙon amana da ƙaunan juna. Saboda in kana aboki da mutum bai riƙe maka amana ba abokin ka ba ne. Duk abokin da zai yi magana a bayan ka ya faɗi wani abun aibinka, wani halaye naka da bai kamata wani ya ji ba, to ba abokin zama ba ne. Amma in abokin ka yana da riƙon amana, to riƙon amana shi ne abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka.

Eh ina hutawa ne a wurin aiki bayan ƙarfe 1:30 zuwa 2. Saboda yawanci a wannan lokacin ina ɗan jin kasala na bacci musamman in na ci abincin rana. Sai kasala na bacci yazo mun to sai na ɗan durƙusa kai na akan desk na ɗan yi bacci ko na minti goma biyu. To inda wannan baccin sai na ji kaman an yaye mun wannan wahala ne a kan ƙwaƙwalwa na. To a wannan tsakanin ne nake son hutawa.

Gaskiya ban fara amfani da mataimakin murya ba izuwa yanzu, amma nan gaba zan yi. Saboda ni ma ina ƙoƙarin na ƙirƙiri wani application da zai taimaki ɗalibai wajen tattauna kayan karatunsu. Wanda mu a nan yankin da muke ba mu da wannan application ɗin, ko kuma wayewar idan da za mu sa AI ya tattauna da wani mutum ta hanyan karatu ko kuma ya taimake shi ya fahimci kayan karatunsa. To wannan abin ina so na yi amfani da mataimakin murya domin ya daidaita muryan izuwa daidai ga wasu mutane wanda aka fi sani a duniya. Irin su Benjamin Franklin da wasu philosophers da muryansu yake kan yanar gizo a wannan lokaci.

Eh na fi son bikin da ake yi na sabon shekara. Musamman a nan cikin garin Kaduna ana yin shi ne a talatin ga ɗaya ga watan Dicember zuwa wayewan garin ɗaya ga watan January na sabon shekara. To wannan bikin yana sa ni nishaɗi, yana sa ni nishaɗi sosai.

Eh ina yanke shawarare a aiki bayan na fahimci yadda aikin zai dosa. Misali, ina so na yi aikin gonana gobe amma kuma ina buƙatan mai huɗa da zan ba shi dubu biyar. Ina buƙatan wanda za su taya ni shuka da zuba taki. To in akwai mai huɗan da zai min aikin sai na samo wanda za su taya ni shuka da zuba taki sai a yi aikin gobe hankali kwance. Amma kuma in ban samu mai huɗa ba ba zan yi ma masu shuka magana ba da masu zuba taki. Aikin zai ta'allaka ne in na samu mai huɗa.

Gaskiya nawa nafion tufafin auduga a gama da siliki. Dalili kuwa shine tufafin auduga yafi daɗewa. Kuma ba ko da yaushe bane auduga zaka ga an anyi guga ya ƙone. Tufafin auduga yafi kwanciya a jiki, sannan kuma shi baya dukunkunewa ya kanannaɗe kaman siliki.

Eh muna yin wuta da itace. Tun da ni asali na ɗan ƙauye ne. Yawanci girkin mu da itace muke yi. Girkin mu kashi casa'in da tara na ice ne. Tunda yanzu abun ma ƙara lalacewa yayi. Tattalin arzikin ƙasan ba zai iya barinka ka siya gas ba kana mutumin ƙauye. Tunda abin da muke nomawa baya tsada. To ina ka sayi maggi balle gas? To sai dai mu je daji mu ɗanyi ice muyi karime, karime mu kawo gida domin a dafa mana abin da za mu ci.

Eh ina sanya safa amma ba kullum ba. Ina sanya safa ne musamman lokacin sanyi da safe zuwa dare. Sannan kuma in zan yi bacci saboda bana so ina bacci bargona ya zame ya bar ƙafana a waje. To sanyin sai ya dame ni har ya kai i zuwa ya tashe ni bacci. To in zan kwanta sai na sa safa. Doguwa wanda za ta kawo man har gwiwa.

Ina iya jefa dutse ne, in dutse nesa saboda muna zuwa farauta na kayan abin sha irin su mangwaro, goyba da sauran abubuwa. To a irin wannan abun in baka da kunduwa da zaka sa dutse yayi nesa kuma ya tafi da zafi, ba za ka samu mangwaro ba kaman wanda yake da kunduwa, wanda jifan shi yake da nisa kuma ya tafi da zafi. Ina da kunduwa, ina jefa dutse zai yi nisa sosan gaske.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine irga riba. Duk kasuwan da ba ya irga riba, ba kasuwanci ba ne. Amma ta yane za ka irga riba? Za ka irga riba ne in ba ka faɗuwa a kasuwan ka, to ta yayane ne ba za ka yi faɗuwa ba? Za ka sayo abin da ba za ka faɗi ba ne, kuma ka zama mai riƙon amana da iya ciniki da mutane. Saboda wani lokacin mutane ba tsadan abu bane yake basa haushi. Me sai da abun ne bai iya magana da su ba, kuma ai ba za ka je ka sayo abun da ba za a siya ba. In ka sayo abun da za a siya tabbas za ka kirgari ba.

Gaskiya bana amfani da kunnen waya a yanzu. Da na yi amma yawan amfani da kunnen waya yana sa idan kunnenka ya doɗe zaka zama ba ka ji sosai. To kuma wannan abun ai yana da illa matuka. Da na yi amfani da shi lokacin kaina yana rawa amma yanzu na yi hankalin da ba zan yi amfani da kunnen waya ba tunda ina ji sosan gaske kuma ba zan ƙara wannan kuskuren da na yi a baya ba. Na daɗe kafin kunnena ya dawo didai.

Eh ina yin ciniki a kasuwa amma cinikin ya ta'allaka ne ga buƙatan mutanen gari. Ni aikina a cafe ne a cikin makaranta. Na fi yin ciniki ne lokacin da ake photocopy da printing sosai. Kuma lokacin da ake photocopy da printing sosai an fi samun wannan lokacin ne lokacin da ake yin project. Saboda yawanci yanzu masu karatu suna karatu a waya amma project dole sai ka yi printing ka yi photocopy.

Eh gaskiya ne ina zuwa ma aiki kafin lokaci. Muna buɗe shagoni a makaranta ƙarfe takwas da rabi amma ni ina zuwa na ƙarfe takwas. Saboda in na tashi da safe ba abin da na ke yi, sai zaman gidan ya dame ni, sai na maza na shirya na tafi kafin lokaci yayi. Yawanci yanzu wasu suna ba da shawara a ba ni key din shagon tinda ina zuwa da wuri.

Eh kullum ina yin addu'a. Ina yin addu'a ne aƙalla sau biyar a rana. Farko ina yi ne bayan na tashi bacci, ina yin wani tsakiyar rana. A tsakiyar rana ma ina yi sau biyu. Indare yayi ina yi sau biyu. Da safe in yi sau ɗaya. Aƙalla dai ina yin addu'a sau biyar a rana.

Eh ina iya raba ma mutane abinci. Gidanmu mun kai mu sha takwas. Ba ni bane babba a gidan, amma kuma saboda rashin san hargitsi na da natsuwa. Yawanci in a kawo abinci a gidan ko a dafa, ina ɗaya daga cikin wanda suke taimakawa iyaye na mata mu raba abincin.

Yadda nake taimakawa mutane shine, ni ba mutum bane mai kuɗi cancan, amma ina da ilimin da zan iya ba kowa. In dai na ba ka wannan ilimin za ka ji daɗi. Ina da fahimta a kan Artificial Intelligence wato ƙwaƙwalwan wucin gadi, wanda mu anan inda muke ba kowa bane yake da fahimta ko buɗe ido akan AI. To ina bada wannan ilimin kyauta anan inda nake da ƙauyen mu in na koma. Sannan kuma aikin gayya na community da ake yi shi ma ina taɓa kuwa tunda na iya noma sosai. Garma da fartanya bata bani tsoro.

Eh ina kallon madubi ya wuce sau uku a rana. Da ina kallon madubi sosai saboda rashin aikin yi kuma ina zaune a gida. Duk in zan fita sai na kalla madubi. Sai na gane kallon madubi yana da illa. Zai sa maka wani abu da ake cewa psychological illness. Kana da kyau amma za ka ga kamar ba ka da kyau, ko kuma ba ka da kyau sai ka ga kana da kyau. Sai ya ringa sa maka wani tunani daban wanda mutane suke ganin ka da shi daban, abin da kake tunani ko kake kallon kanka daban. To daga baya sai na rage, sau uku nake yi ko sau ɗaya ma ya wadatar.

Na fi son shinkafa a game da tuwo. Amma tuwon ai kala kala ne. Akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon fulawa, akwai tuwon masara. Ni dai bana son tuwon masara, amma in tuwon shinkafa ne ina sonsa fiye da shinkafan, ko kuma tuwon fulawa shi ma ina sonsa. Ko kuma tuwon turmi wanda ake kira sakwara wanda ake yin shi da doya. Ai wa'innan duk sun fi shinkafa daɗi.

Eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Hasali ma? Wannan shirye-shiryen yana sabunta kanshi ne saboda na sa shi a automatic update. Duk lokacin da ya ga ya kamata ya sabunta wani abu sai dai na gan shi ɓin ya sabunta. Saboda sabunta shirye-shiryen na'ura shi yake kare ta ga wani cuta daga yanar gizo. Ko wani lokacin in na'uranka ba ta sabunta kanta, akwai sabon application ɗin da za ka sa sai ka ga bai zuyi ba saboda ai shirye-shiryenta ba a sabunta shi ba.

Ba na sanya bel kullum saboda yawanci kayana na gargajiya ne. Kayan da nake sa masu bel guda biyu ne. Wasu jeans ne guda biyu kuma ba na sa su sosai sai in na dawo wajen aiki. In sauran kayan da nake da shi sun yi datti sai na sa su. Ba na sanya bel kullum saboda yawanci kayana na gargajiya ne. Lokacin da ba ni da kayan da zan sa sai na ɗauko na sa. Saboda ba na sa bel kullum. Ina sa bel ne bai wuce sau biyu ba sau uku a sati.

Yadda nake kiyaye kalman sirri shine ba na faɗanta a inda bai kamata ba. Ba zan iya faɗan kalman sirrin aure a kusa da ƴaƴana na cikina ba ko ƙaramin yaro. Wannan ina faɗanta ne yadda ga ni ga matana. Saboda bayanan sirrin aure ko na kuɗi bai kamata ka faɗe shi a wani waje ko kuma a wajen wani bare daban ba sai wanda abun ya shafe shi.

Kyautan da nake son bayarwa ba ta wuce kuɗi, saboda mutane suna son kyautar kuɗi. Kaman inda in an man kyautar kuɗi zan ji daɗi, shi ya sa nima nake so na yi ma wani kyautar kuɗi, shi ma ya ji daɗi. Zan iya ba ka kyautar waya saboda kyautar waya shi ma yana sa mutum ya ji daɗi ya girmama ka.

Gaskiya ina tsoron kwari. Ina jin tsoron mutum mai kwari saboda kwari kamar inda mu yarda mu mutanen gargajiya sai ya shafi al'amuranka na yau da kullum. Kana son ci gaba a biya gagara sai dai ci baya. Komi ka taɓa a samu tangarɗa, komi ka ci a samu tangarɗa, duk kasuwan da ka taɓa ta lalace.

Eh, ina karatu kafin na kwana. Ai yawanci kafin na kwana sai na tabbata na karanta wani abun da aka karanta mun a makaranta ko kuma wani nake so na karanta domin na ƙaru. Saboda zaka iya tashi kaje shi y nuna a ƙwaƙwalwanka saboda ai in ka kwanta ka tashi daga kwana, abun da ka yi na ƙarshe shi aka fi saurin tunawa. To shi yasa nake son karatu kafin kwana.

Gidan abincin da na fi so shine Royal Delicious da yake nan Unguwar Rimi a garin Kaduna. Saboda abincin nasu yana da daɗi kuma bai kai na sauran wurin cin abincin tsada ba. Kuma wuri ne kana ganin shi kaga manyan mutane. Akwai ƙayatarwa, wurin an sa mashi kayan alatu, an yi mashi kwalliya sosai. Duk wanda ya shiga wurin ya fito ba za a mai kallon raini ba. Kuma abincin nasu daidai yake da farashin matsakaicin ƙarfi. Tunda ai za ka iya zuwa ka sayi abincin ɗari biyar a wajen to ko duk inda za ka je ka sayi abincin ɗari biyar kuma wurin yana da kyau, abincin yana da daɗi, to ai wurin so ne.

Wasan da nake so na yi shine wasan ƙwallo. Saboda shine wasan da muka fi sabawa da shi tun muna yara. Kuma shine wasan da aka fi yi a duniya. Kuma wasan ƙwallo zai sa jikinka yayi lafiya ka tsaya da ƙafanka. Wasane wanda yara da manya suke so. Hasali duniya ma take taƙama da ita.

Ina fara aiki kullum ne a lokacin da na tashi daga bacci. Bana jira sai na ci abinci saboda aikina akwai na yanar gizo da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Wannan baya buƙatan ƙarfi sosai da sai ka jira ka ci abinci. Amma in na koma gida, ɗan aikin gona ne. Wani lokaci ina bari na ci abinci ta gaba yan ƙarfe takwas kenan. Amma kusan lokaci ina yin aikin ne zuwa sammako da sassafe kenan. Kaga aikina na fi so na fara shi da safe saboda ai Bahaushe yana da wata karin magana da yake cewa wanda ya riga ka tashi zai riga ka kwana. Duk wanda ya riga ka fara wa zai riga ka tashi.

Eh ina sanya tunatarwa don aiki wato alarm kenan. Saboda in baka da wanda zai tunatar da kai ka yi wani aiki, za ka manta wasu ayyuka musamman in ayyuka sun maka yawa. Ina sanya tunatarwa har ƙarfe ɗayan dare. Akwai tunatarwar da yake min ƙarfe ɗayan dare, akwai kuma wanda yake bugawa ƙarfe uku na rana.

Na fi son zama a kan tsayuwa. Dalili? Tsayuwa za ka gaji tunda ai kai ba soja ba ne. Musamman ayyukan da na ke yi, na zama ne ba na tsayuwa ba. Kuma in ka na zaune a aiki ka fi samun natsuwa. In ka tsaya a tsaye za ka gaji.

Eh ina kulle ƙofa kullum. Na farko zan kulle ƙofar ɗakina sai na kulle ƙofar gidana kafin na fita in zan kwanta. Haka ma ake yi saboda tsaron lahianka da dukiyanka. In ba za ka kula da dukiyanka ba ana samun matsala yawanci ko a karkara ko a birni saboda akwai mugayen mutane a ko ina a wanga duniya.

Eh ina cinma manufar tallace-tallace har ma na wuce saboda wani lokaci ana umartana na da in kawo mutane ɗari biyu, akwai lokacin da na kawo mutane ɗari biyar. Ya ta'allaƙa ne ga yanayin huɓɓasawa da zafin nama da mai talla yake da shi. To ni kuma ina da wannan zafin naman tun da ai yawan abun da ka sayar, yawan kuɗin da za ka samu.

Eh ina son gura taga a ɗaki saboda shigowar iska. Kuma ai a kimiyance da ilmance in kana shaƙar iskar da kake fitarwa yana da illa ga lafiyanka. Ta hanyar taga ne buɗe taga iskar da ka shaƙa za ta fita sannan sabuwa ta shigo.

Eh ina yin barci da rana saboda wani lokacin in ban yi barci da rana ba ƙwaƙwalwa na yamotsewa take yi amma da zarar na yi barci ko na minti goma ne sai na ji na ƙara samun natsuwa da ƙarfi a jikina.

Ina inganta aiki na ne bisa ga neman shawarwari ga yan uwan aikina da kuma masu siyan kayayyakinmu. A wannan lokacin ne za ka ji wani kuskuren da kai ba ka gani ba amma wani abokin aikin ka ya gani to sai ka gyara. Ta nan hanyar nake inganta aikina.

Eh ina iya hawar keke. Ai ni abin tuƙi da na fara iyawa ma a duniya ita ce keke. Kuma ni ba koya mun akai ba, koyon ta nayi da kaina. Tunda ni mutumin ƙauye ne, na fara koyar keke ne ranar da mu je gona da mahaifina. Sai mahaifina ya je dawowa na ce to bari in gwada. A nan na koya na fara hawa keke.

Na fi son ya'yan itatuwar tufa, stroberi da mangwaro tunda ita ne muke da ita a gida da kuma gwaba. Sai kuma wasu wanda ba za a rasa su ba. Yawanci wasu 'ya'yan itatuwan ba mu da sunayensu da Hausa.

Ina karɓar baƙo ne, da yi masa maraba, na kai shi inda zai zauna, na kawo mashi abinci da ruwa, na ba shi wuri ya ci ya sha. Bayan ya huta se mu yi fira da shi, mu ɗan wasa, mu yi dariya.

Eh ina yin guje guje da ƙwallon ƙafa domin na kare lafiyana. Bana cin abin da ya lalace ko kuma ya kama hanyan lalacewa. Bana cin nama, naman dabb, naman dabbar da ba ta da lafiya ko kuma abincin da likitoci su yi magana a kan shi cewa ba shi da amfani ga jikinmu to ina kiyaye su.

Eh, ina duba daftarin kuɗi kafin na amshe su. Amma so da yawa, in kuɗi sun zo da yawa, ba za ka iya bin su ɗai-ɗai da ɗai-ɗai ba ka duba daftarin kuɗin. Amma in dai ka saba amfani ko ka saba lissafa kuɗi, duk kuɗin da ba shi da daftari mai kyau za ka iya jin su a hannunka. Sai ka cire shi ka maida wa da mai shi ka gaya masa wannan ba shi da kyau, ya canza maka.

Wani lokacin ina jin hayaniya yana damuna. Wani lokacin sai na yi kamar na fara kururuwa saboda hayaniya. Shi ya sa nake yawan kulle ɗakina in na shiga gida. Na lura cewa ina da wata cuta na ƙwaƙwalwa wanda wani lokacin haka kawai hayaniya yana dawuwa mun a kunne. Ko ba lokacin hayaniya ba ne, sai na ji hayaniyan yana damuna a kunne.

Hannun da nake amfani da ita ita ce hannun dama. Ni ba dame ne, amma akwai wasu lokuta da na samu matsala da hannun damana. Na fara koyon amfani da hannun hagu, sai dai ciwon yana warke wa na dawo na ci gaba da amfani da hannun damana. Hannun dama nake aiki da ita.

Muna aiki tare da ƙungiya ne ta hanyar haɗa kai, neman shawarwari, aiki tare. Misali, ina aiki a kamfanin da ake kira da Code Unit. Kamfani ne da yake haɗa application na yanar gizo da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Akwai oga kwata-kwata a kamfanin, shi yake nemo aiki ya kawo. In ya kawo aiki, akwai wanda yake shirya yadda yake yin aikin. Mu kuma yaran kamfanin, mu ne muke yin aikin. Bayan mun gama sai mu kai musu. Amma duk sati ana cewa kowa yazo ya kawo abin da ya gudanar a satin domin a haɗa a wuri ɗaya gudun matsala.

Eh, zan iya rera waƙa lokacin da ake yinta ko kuma lokacin da ba a yinta. Kamar wannan waƙan da mawaƙin nan da ake kira da DJ AB na jahar Kaduna ya wallafa misalin dubu biyu da sha uku, dubu biyu da sha huɗu da ake kira da ƴar boko da yake cewa wai bata cin tuwo kuma bata shan koko wai sai dai coke ita bata shan zoɓo ita bata hawa mashin wai sai dai mota ni na shiga uku na ɗauko ƴar boko. To misali kamar haka zan iya rera waƙan a lokacin da ake yinta ko ni kaɗai.

Burodin da na fi so shine mai yanka yanka wato sliced bread kuma sabo wanda aka yi shi a ranan. Bana son tsohon burodin da zai yi tauri ace ya kwana. Ni gaskiya baya mun dadi kuma ba shi a cikin jadawalin burodin da nake so. Ina son burodin da yake da bota sosai amma wanda ba shi da mai sosai. Sannan kuma ina son burodin da bai tashi ba sosai amma dai ya yi kyau kana taɓan shi za ka ji taushi sosain gaske.

In ina jin damuwa yawanci ina komawa ne in samu wuri na yi bacci. In baccin ya ƙi zuwa sai na ɗauko fim ɗin da nake tunanin zai mun daɗin kalo na kalla. In ya ƙi zuwa ina karanta Alkur'ani mai girma tunda ni musulmi ne. In dai na yi wannan abin guda uku zai wahala ma na yi su ban samu kwanciyar hankali ba musamman yin bacci. Kuma ina shan ruwa a lokacin da nake cikin ƙuna da zafin rai da damuwa.

Eh, yanzu haka ina sanye da agogon hannu. Agogon hannu in ba barci zan yi ba, ko abin da zai shafi ruwa shine kawai nake cewa. Dub da wasu lokacin ina amfani da agogon waya ne wajen duba lokaci, amma yawancin al'amurana ina amfani da shi da agogon hannu ne saboda yana ƙara ma hannun mutum kyau kuma ka zama mutum cikakke.

Ina cin abinci ne misalin ƙarfe biyar. Gaskiya in ka ga na ci abinci bayan ƙarfe biyar, ba'a san raina ba. Dalili? Gaskiya in ka ga na ci abinci bayan ƙarfe biyar, ba'a san raina ba. Dalili? Na saba cin abinci ne sau biyu a rana. Lokacin ina makarantan kwana da makarantan jami'a, to samun abinci yana min wahala. In na ci abinci ƙarfe biyar, to zan iya yin karatu ba tare da jikina yayi nauyi ba, ba kasala har zuwa safe. Amma ƙarfe biyar da rabi na safe tana yi zuwa shida, shi ma zan yi karan kumallo. Ina cin abinci ne ƙarfe biyar na dare.

Muna yin taro a mako ne sau ɗaya tak. Sai dai kuma in wani abin ya ratso wadda ba'a so ba, kamar emergency meeting ko ɓacewan wani abu, muna yin taro a wannan lokacin. Amma bayan wannan abin din dai lafiya lafiya ne, taro muna yi shi ne ranar Alhamis ko ranar Juma'a mu tattara abin da aka yi a satin, sai a kulle ofis sai ranar Litinin da safe a buɗe a ci gaba da aiki.

Launin idanuna farare ne amma ba farare tartar ba. A yanzu haka da nake wannan magana akwai idona guda ɗaya da yayi ja. Yawanci ina samun wannan matsalan in lokacin sanyi ya zo mura yana damu na idona guda ɗaya na yin ja. Har sai lokacin sanyi ya wuce. A idona akwai ɗan jirwaye-jirwaye kaɗan saboda wasu al'amari da muka dinga yi a baya na harka da hayaƙi na ƙone-ƙone da wasu abubuwa ma dai ba zan iya faɗan su a nan ba.

Gaskiya bana son wurin da yake da hayaniya sosai, saboda wani lokaci hayaniya yana sa ƙwaƙwalwa mutum ta yi zafi. Akwai inda za ka iya samun kanka a cikin hayaniya amma ba za ka damu ba. Ma misali, musamman kai ɗalibi ne ko makaranci, shiga wajen hayaniya ba naka ba ne. Saboda hayaniya zai ɗauke ma ka hankali zuwa wani wajen da bai kamata a ce hankalinka ya je ba a wannan lokacin.

Eh ina kallon taurari da daddare. Ina kallon sama naga iko da Ubangiji ya yi har ya ƙirƙiri waɗannan abubuwa. Eh Allah mai girma. Taurarai abin kallo ne. Duk wani abun da nature ya gudanar da shi in ka kalle shi wani lokacin hankalinka zai kwanta ka gane cewa Ubangiji ya wanzu.

Teburinmu a wurin aiki yana da girma kuma yana da tsawo, tunda tebur ne da yake daukan mutane aƙalla guda shida. Zai iya daukan mutane takwas amma mutane shida ne a teburin, saboda ofis ne na aiki da na'urar yanar gizo.

Ina samun horo a wurin aiki saboda ana ba da aikin sati. Kuma yawanci za a ba ka aikin da ba ka taɓa yi ba ne. Amma in an ba ka aikin za a nuna ma yanda ake yin shi. In ka yi irin wannan aikin sau uku ana nuna ma yadda ake yin shi, ka riga ka samu horo. Za ka iya yin shi nan gaba ba tare da kowa ya taimake ka ba.

Ina goge haƙori ne sau biyu a rana. Na farko in nayi ƙarin kumallo zan goge haƙorina, sai kuma na ci abincin dare kafin na kwanta ina gogewa. Amma wani lokacin ina yin shi sau ɗaya saboda ina amfani da asuwaki na iche dalbejia abunda ake yin shi na gargajiya. To inna yi wannan, haƙorin nawa suna shan wahala sosai shi ya sa ba na ƙara yin na biyu a rana.

Ina wanke kayayyaki na ne bisa ga dattin da sukayi. Bani da wani lokaci katamamme in ce sati ɗaya, sati biyu ko wata a'a. Ina wanke su ne bisa ga dattin da sukayi. In bani da wanda zan sa, ka ga dole na wanke. In kuma ina da shi, lokacin bana da aiki kuma ina da sha'awan yin wanki, sai na wanke. Amma bani da lokaci katammaime na yin wankin kaya.

Ina jira a layi ne yadda kowa yake jira. Zan bi layin ƙarshe, jira har layin ya tafi tafiya har ya kawo kaina. Kuma zan je wani waje kuma ina so na tsaya a cikin layi, shi na yi ma na bayana magana ko na gabana in ce mashi ina gabanka ko ina bayanka. Zan je in ɗan yi fitsari kaɗan, kula mun da layina.

Ina son kayan marmari irin su itatuwan sha, su aful, tufa kenan, stroberi, mango, gwaba da wasu wanda ba zan iya lissafo su ba. Amma ina son kayan marmari kayan itatuwa wanda su ke ƙara wa mutum lafiya sosan gaske.

Ina motsa jiki amma ba kullum ba. Ina motsa jiki ne yawanci a ƙarshen sati, Juma'a, Asabar, Lahadi. Motsa jinin da nake yi ko motsa jikin da nake yi kullum baya wuce na minti uku. Shima ɗan tsalle-tsalle da nake yi ne a ɗaki. Ina yin hakan ne domin na daidaita siffan jikina, saboda motsa jiki yana sa mutum ya daidaita siffansa na jikinsa sannan kuma jikinsa yana ƙara samun lafiya saboda jininka suna shiga kowane saƙo da lungu na jikinka.

Eh ina iya duba lambar QR ta hanya amfani da kyamarar wayana in kuma ya ki aiki sai na ɗauko hoton na nemo wani application ɗin da yake duba lambar QR a intanet na je na yi amfani da shi. Ta wannan hanya ce nake duba lambar QR a wayata.

Launin bangoginmu launin ƙasa ce, saboda yaɓe muke yi a gida da ƙasa. Ba ma sa masu fenti. Gininmu ginin gargajiya ne, sai dai gidan da nake zauna a yanzu a garin Kaduna gidan haya ne. Launin bangon su fenti ne ruwar toka da aka yi shi a sabon a ƙarshen wannan shekarar da ya wuce. Fentin ma har yanzu bai daina wari ba saboda haka sabon fenti ne.

Na fi amfani da kafofin watsa labarai irin BBC, DW, sai kuma Arewa24 da muke da ita a gida. BBC ɗin ma na hausa, DW ɗin ma na hausa saboda ina so na ji labarai kai ɗaya da yare na. Ba saina neman abin fassara ba saboda ba Turanci na iya sosai ba.

Gaskiya bana cin goro saboda bani da shekaru da yawa. Kuma kamai inda nake ji, nake ji masana lafiya sun ce cin goro yana da illa. Kuma duk mai cin goro za ka ga bakin shi yayi ja ba sha'awa. Za ka ɗauka baya goge baki ne. Kuma in ka fara cin goro zai yi wahala ka daina. Abin yana zama wa mutum jiki kuma duk abin da zai zama maka jiki, in dai ba na lafiya bane to yana da matsala.

Eh ina iya shan ruwa kofi shida zuwa bakwai a rana. Dalili? In na ci abinci zan iya shan ruwa kofi biyu. Kuma ina cin abinci ne sau biyu ko sau uku amma yawanci na ci sau biyu a rana.

Ina amfani da matashin wuya wurin yin bacci saboda amfani da matashin yana sa kanka ya daidaita, ka yi bacci da numfashi mai daɗi. In ba ka yi amfani da matashi ba, wuyanka za ta zauna ne ta yi flat. Kuma wannan ma ba shawarwari bane ga kiwon lafiyar ka ka yi amfani ba matashi. Saboda yin amfani da matashi yana sa ka kai numfashi mai kyau, ka shaƙi iska kuma ka fitar da ita ta hanyar da ya kamata.

Zan iya jure wa barkono mai yaji amma ba sosai ba, saboda na yi sana'an barkono a gida. Tari tarin nan da ake yi da goge ido na saba da shi sosai. Amma kuma akwai matakin da in ya kai zan tashi saboda zai dame ni.

Na fi son kayan zaƙi, kayan da yake da suga saboda masana kiwon lafiya sun ce sinadarin sugar yana da amfani a jikin ɗan adam. Ina son kaya mai zaƙi, irin su kayan marmari. Yawanci ina sha shayi ma ina sa sugar mai yawa amma ban taɓa jin wanda yake ce in ze sha shayi ba. Gishiri yake zubawa shi ya sa ma gishiri har yanzu ba shi da tsada saboda ba kowa yake son shi ba. Yawa zai yi kaɗan ya ɓata abinci.

Ina haduwa da abokan ciniki ne ta hanyar tallata haja ta. Wani lokacin ta hanyar abokan kasuwanci na wanda munyi ma'amala da su na kasuwanci su ji daɗi, sai su tallata mun haja ta. Saboda wani lokacin ina basu nasu kason. Ta haka ne nake samun abokan ciniki.

Ina tafiya da sauri saboda ni mutumin ƙauye ne. Da in za mu je gona, yayyun mu ne suke riƙe mana hannu kafin mashin din hawa ya zo. To tun daga yaranta mu koyi sauri saboda muna keta daji. Wani lokacin ma babu takalmi. Tanan na koyi sauri saboda haka yanzu duk abokai na na cikin gari suna ƙorafin cewa kai Malam Wani ka cika sauri. Ni kuma a ganina ai tafiya na nake yi dai dai yadda kowa yake yi.

Ina zuwa kasuwa ne yawanci a ƙarshen sati, ranar Asabar. Amma kuma wani lokacin ina zuwa ne bisa ga buƙatan abin da nake so na yi a kasuwan. Zan iya zuwa kasuwa a farkon sati in abin da nake bukata yana kasuwan ne kuma ba zan iya samun shi a kusa da ni ba, sai dai kuma ai kasuwa ma ba ta yi nisa da ni ba.

Ina kula da gashina sosai, duk da cewa ni ba mai son tara gashi ba ne. Duk sati ina zuwa a gyara mun shi a ɗanye mun dai yayi baƙi. Sannan kuma duk in zan fita ina taje shi domin yayi kyau. Wani lokacin in na aske gashin duka bana kyau, shiyasa na ke barin shi amma tabbas ina gyara gashi.

Labule na launin light brown ne mai haske kamar inda nake gani a yanzu. Na sa shi ne ya haske saboda in gadar tin da yake ciki na ringa wanke shi lokaci lokaci. Light brown shi ne launin labule na.

Ina wanke tufafi ne sau ɗaya a sati. Saboda yawan wanke tufafi yana sa tufafi ya tsofe, ya koɗe. Kuma ainihi ina da tufafi na isassu da zan iya yin satin kullum ina sa ɗaya ba su ƙare ba. Amma saboda gudun tufafina mai kyau ya ƙare, duk sati ina wanke wanda suka yi datti.

Yadda nake shaƙatawa lokacin hutu shine na ɗan yi bacci kaɗan, na shiga gari, na ga abun da aka canza, sababbin gine-gine, na je wajen wasanni, na dawo na ɗan ƙara hutawa, na ƙara fita, na je kasuwa, na ga sababbin abubuwa wanda suke bada sha'awa, na je lambu, na je gidan da ake ajiye dabbobi, na ga dabbobin da akawo. Domin haka yana kwantar min da hankali.

Ina sanya tabarau baƙi ma kuwa ko kuma brown saboda brown ya fi sani kyau. Wani lokacin in zan yi tafiya a kan mashin sai na sa saboda ya kare ido na daga ƙura ko kuma wani ƙwaro da suke yawo a hanya wanda zai iya fada mun ido daga nan ya rikitar da mutum ka fadi a kan mashin. Ina yawan sa tabarau musamman lokacin tafiya da kuma lokacin da zan sa kayan gayu na fita naje naga gari.

Ina ansan kira ne dangane da yawan kiran da aka mun saboda akwai kiran da ba zan iya katse ta ba. Ina ansan kira ne aƙalla kira goma da ake mun. Wani lokacin na kasuwanci ne, wani lokacin na daidaita aiki ne, wani lokacin na tunatarwa ne. Amma yawanci ni duk kiran da aka mun ina ansata. Ina ansa kira ne aƙalla guda goma a rana.

Yawan dangina a gida mu ashirin da huɗu ne. Matan babana biyu ne. A ɗakin mu akwai guda takwas, a wancan ɗakin akwai guda sha shida. To mu ashirin da huɗu ne. Sai kuma wanda ba za a rasa ba wasu iyayensu ne sun rasu sunzo gidanmu, wasu kuma ya'yan yayunsa ne wanda ba su da wajen kwana a gidansu suke zuwa su kwana a gidanmu har su zama 'yan gida.

Lokacina na farko da safiya ina yin aikin yanar gizo da sassafe, wanda akwai task ɗin da nake yi kullum. Su nake fara yi kar ma na manta kar kuma na tafi aikin kamfani hankalina ya tafi wani wajen na manta da su. Wannan aikin su nake fara yi. Bayan nayi zanje in gaida mahaifiyana da mahaifina sai naje na shirya na tafi wajen aiki.

Ina kunna Bluetooth a kullum, yanzu ma haka Bluetooth dina a kunne yake saboda aiki da na’ura. Bana son sa USB wajen kwasan wani bayanai ko wasu takardu in su kai su kan wayana ko kuma in kai su kan na'urana mai ƙwaƙwalwa. In nayi amfani da Bluetooth kai tsaye zan yi na tura su ta Bluetooth dina ba tare da na sha wahala ba.

Gaskiya bana kallon inuwa na a wannan shekarun da nake. Da de lokacin ina yaro ina kallon inuwa na ina mama ki waye yake bi na ban gan shi ba. Inna kai zan kama sai na ga na kama ƙasa. Amma a wannan shekarun nawa ina ganin kallon inuwa na cuta ce ta ƙwaƙwalwa.

Ina cin citta a abinci saboda ƙara ma kaina lafiya da kuma kare kaina ga sanyin jiki. Ko ba a abinci ba ina cin citta. Citta ma ina tauna ta ita kaɗai saboda in ina mura, in na tauna citta ina samun sauƙin mura.

Eh, yanzu haka ina tare da tsabar kuɗi saboda yawo ba tare da tsabar kuɗi ba kaman ganganci ne. Mu nan Najeriya ba kowa ya yarda da yin transfer ba na kuɗi. Yawancin mutane sun fi so ka ba su tsabar kuɗin su gani da ido kuma su taɓe ta. Shiyasa nake yawo da tsabar kuɗi.

Ina yawan son kallon fim ɗin da ba a faɗa amma ana gwada ƙwaƙwalwa da tunani da basira. Fim ɗin faɗa ba na cika sonsa bane. Fim ɗin da kowa zai gwada bajintarsa ta hanyar tunani da ƙwaƙwalwa da nuna basira da kimiyya. Amma fim ɗin da ake kashe-kashen nan ni ba sonsa nake yi ba.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine ina yin aiki tuƙuru saboda bana so ƴaƴana su wahalta. Ina so na tara masu kuɗin suma da za su ji daɗi ko bana nan saboda a wannan lokacin ba kowa zai riƙe ma ƴaƴanka ba. Ina yin aiki tuƙuru ne domin na sama ma kaina sauƙin siyan abubuwa na rayuwa. Ina ajiye ma lafiya kuɗinta, ina ajiye ma abinci kuɗinsa. Haka nake yin aiki kuma nake daidaita aikina da rayuwa.

Aikin da nake yi a gida kullum shine shara. Kullum sai na share ɗakin da nake zaune. Kullum sai na kintsashi, na shirya abubuwa, na yi ninke-ninke, na yi wanke-wanke. Saboda a inda nake yanzu ba ina tare ba ne da iyaye na. Ina tare ne ni kaɗai sai abokin karatuna kuma shi ma ba zama yake yi ba sosai.

Ina tsarkake gidanmu ne a sati so ɗaya. A lokaci ne ake yin sanitation, za a gyara kwata. Amma maganan bayi da ɗaki, wannan wanke su da share su kullum ne dole sai an yi. Wannan wanda ake yi na sati na musamman ne.

Gaskiya bana cin tafarnuwa amma ina haɗiye tafarnuwa saboda cin tafarnuwa zai sa bakinka ya ringa warin tafarnuwa wadda ba kowa yake so ba. Za ka shiga cikin mutane ka yi magana, ka cutar da su. Shi ya sa bana cin ta sai dai ina haɗiye ta. In na haɗiye ta, za ta je cikinka ta narke ta yi ma aikin da ka ke so ba tare da ka tauna ta ba.

Na fi zuwa shagon Provision domin cinikaiya. Wannan shagon yana yawanci yana ɗauke da abubuwan da mutane suke buƙata da ba sai ka je kasuwa ba, domin siyan sugar, Maggi, gishiri, burodi, sabulu, kilin ɗin wanki, ruwa da ma sauran su.

Muna ajiye takardun aiki ne a waje killatacce wanda ba kowa yake zuwa wajen ba kuma ba kowa yake da dama, daman ya buɗe wurin ba ya ɗauki wani abu. Muna ajiye su ne a ofis ɗin manaja. Ofis ɗin manajan ma inda ake ajiye su akwai kwaɗo kuma kwaɗon shi kaɗai ne yake amfani da shi sai wasu mutane biyu da suke cikin kamfanin.

Eh ina son abinci mai yaji, musamman ma yajin da aka hada shi da tafarnuwa saboda yana ƙara ma abinci daɗi. Tabas yana ƙara ma abinci daɗi kamar irin miya mai yaji, shinkafa da mai da yaji da ma sauransu.

Ina amfani da sabulun dodo Osun da kuma Septol wanda suke gyara fata. Amma kuma ni bana wanke fuska na da sabulu saboda fuska na, ina sama da sabulu za ka ga ƙudaje suna fitowa. Na yi, na yi nan ne, mun magani na kasa.

Yawancin abun nake zuwa na siya a kasuwa ko kuma daga kasuwa kayan sawa ne, irin su riga, wando, hula, takalmi da ma sauransu. In don kayan abinci ne ba sai na je kasuwa ba. Akwai shaguna maƙotan mu da su ke saidawa.

Ina amfani da man Vaseline da kuma olive oil saboda fata na yana da yawan bushewa da sauri. To in na haɗa wannan abin guda biyu, fata na ya kan daɗe ba ma san ana iska ba ko sanyi. Saboda fata na busashiyar fata ce ba mai mai ba.

Dangantakar mu da abokan aiki yawancin mu abokai ne sa'annin juna. Mutane biyu ne kawai su girme mu kuma shi ma ɗaya yayana ne, ɗan uwana ne na jini kuma ɗayan abokinsa ne. Kaga akwai dangantaka mai ƙarfi a tsakanin mu shiyasa ba hantara babu zalunci a kamfanin da nake aiki.

Eh ina yin harsashi lokacin barci. Nai ta tunani tunani hange-hangen nesa. Shi ya sa wani lokacin in zan kwanta bacci, nake kallon waya domin ya ɗauke min hankali har barcin ya kwashe ni. In na ce zan yi bacci ba tare da kallon waya ba, wannan abin zai haɗe min zuciya na yi ta tunanin da hangen nesa da ba zan kai wajen ba.

Eh ina kare waya, wayata daga ƙwayar cuta. Kullum ina scanan ɗin wayana da antivirus. Antivirus ɗin shi zai kawar mun da duk wani baƙon abu da zai hallaka wayata ko kuma zai kawo mata matsala. Kuma abin ma nasa shine nasa shine automatic kuma bayan haka ina bin fayil fayil ina gani saboda ina iya gane virus da ido a wayana. Akwai virus ɗin da shi antivirus ɗin waya ba zai iya cirewa ba to ina cire shi da hannuna.

Lokacin da na kamu da mura, ina shan magani ne da shayi mai zafi tare da citta da kanamfari. Bana bari ya bani wahala saboda yawancin mura na za ka ga ina zubar da majina ko kuma hanci na ya toshe. Ba zan iya numfashi ba sai na bude baki. To ina ɗaukan mataki da gaggawa a wannan lokacin.

Na fi son miya mai zafi ba mai sanyi ba. Saboda miya in ta yi sanyi wani lokacin ba ta daɗi. Kamar miyar taushe in ta yi sanyi ba daɗi, miyan tumatur in ta yi sanyi ba daɗi, miyan zogala in ta yi sanyi ba daɗi. Yawanci miya in sun yi sanyi ba daɗi. Shiyasa na ke son miya mai zafi. In abinci yana da zafi, ya fi daɗi a nawa ra'ayin.

Ina, ina sasanta rikici ne na faɗa bayan na ji ba'asin abin da ya faru. Sai na ci gaba da ba kowa haƙuri. Na ce ɗan'uwa kai babban ne ka yi haƙuri, ka fi shi hankali. Kai kuma ɗan'uwa kaga ba ka kai shi hankali ba. Haƙuri shine namu, dukanmu 'yan'uwa ne, garinmu ɗaya ne. In abu kaza bai haɗa mu ba, abu kaza zai haɗa mu. Bamu san wa zai taimaki wani gobe ba don Allah ku yi haƙuri.

Eh, ina iya ba da barkwanci sosan gaske. Shi ya sa ma na ƙwace ma wani abokina budurwarsa saboda barkwancin da nake ba ta kuma nake bashi. Saboda ni ba na ɓoye halitta na, zan ce ka wani baƙi ne kamar ni. Irin wannan barkwancin yana sa mutum nishaɗi kuma mutum ya zama ya yi amanna da kai.

Yadda nake kammala aiki a lokaci shine in na kammala aikin daidai lokacin da ya kamata. In kuma lokaci yana so ya ƙure min, zan dakata sai gobe. Kaga na kammala aikin gobe na ci gaba da yi. Yadda nake kammala aiki shine. Kuma irin aikin gona, ba na zuwa gona da niyyar na gama gona duka. Ina zuwa gona ne na yi aiki ƙarfe kaza in dawo. In sha biyu ta yi na kammala aikin rana, gobe na dawo na ci gaba.

Yadda unguwarmu take shine unguwa ne na matsakaita ƙarfi da masu kuɗi. Rabinta talakawa ne rabinta kuma masu kuɗi. Shi yasa a unguwan da nake a yanzu ba a shan wahala sosai. A masallaci ɗaya muke sallah, kuma yawanci yaran su makarantar da suke zuwa yaran talakawa suke zuwa. Akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin mu da masu kuɗin unguwan da talakawan unguwa.

Ina zuwa wurare da wuri ba daga baya ba. Ni ko da yaushe bana so a bani labari ko kuma bana so wani abu ya wuce ni. Na fi so na ba da labari. Duk labarin da za a ba ni ba wani gamsuwa nake ba, shi ya sa nake zuwa ko ina da wuri. Ko makaranta ne an san ni da zuwa da wuri, wurin aiki ma an san ni da zuwa da wuri.

Eh ina buga rubutu da sauri tun da a cafe nake aiki kafin na samu aiki a wani kamfani. Dalilin ma da ya sa kamfanin su dauke ni ina da saurin typing sosai fiye da tunaninka. Shi ya sa kamfanin suka dauke ni aiki saboda na daɗe ina amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa tun ina misalin ɗan shekara goma sha biyu har zuwa yau. Yanzu kuma shekarana ashirin da takwas ke nan.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne in ya zama daidai da abin da ake buƙata. Za mu bi aikin a hankali, ana duba shi a hankali. In ya yi daidai da abin da masu cinikayya suke so ko masu buƙatar abin suke so, to tabbas wannan aiki yana da inganci. In aka samu akasin haka, to aiki ba shi da inganci.

Ina son gudun fanka ne a lamba na huɗu, saboda ba na so ta cika gudu sosai. Tana ba ni tsoro in ta cika gudu, saboda a gaba na wani lokaci fanka ta faɗo a ƙasa ta yi ajalin wani. To ba na so ta cika gudu sosai, ba na so kwata-kwata. Iya gudun fanka da nake so lamba na huɗu ne. In ya wuce lamba na huɗu kashe ta nake yi duka.

Ina son ziyartan wuraren tarihi, da gidajen bauta, gidan marayu da asibiti. Dalili, ziyarar gidan marayu da asibiti yana sa ka ƙara tausayin ɗan uwanka mutum. Ziyarar gidan bauta, ziyarar gidan tarihi yana sawa ka tuna baya. Ziyarar wurin bauta yana sawa ka jaddada wanzuwar Ubangiji a tattare da kai.

Eh ina iya kunna wuta, walau ta lantarki ko wuta na kama itace duka ina iya kunna su. Ni nake yin girki, da girkin da nake yi da itace nake yi. Ina iya kunna wutar gas, ina iya kunna wutan electric cooker, ina iya kunna wutan bulb, ina iya kunna duk wata wuta da ya kamata a kunna duk ina iya su.

Ina son kiɗan mu na gargajiya, da kiɗan da ba zai cika maka kunne ba a hankali yake tashi. Kiɗan da salin alin yake yi iron su sarewa, wanda ake hura ta a hankali da goge irin namu na gargajiya amma duk kiɗan da zai cika mun kunne bana son shi.

Yadda nake jagorantar mutane shine ba ni da son kai. Duk wanda ya yi kuskure zan faɗa mashi. Bana tsoron kowa sannan ba zan ɗauki hakinka ba ko kuma ba zan zalunce ka ba a jagorancin da nake yi. Wannan shi ne hanyar da nake jagorantar mutane ko tafiya. Duk wanda ya yi kuskure zan fito na faɗa mashi. Ba munafunci, ba zan zalunce ka ba. Zan biya kowa hakƙin shi.

Tabbas rubutuna yana da kyau. Na iya rubutu sosai tun daga primary school. A gane rubutuna yana da kyau. Mu biyu ne aka min makaranta da ni da yayana. Amma kuma lokacin an fi gane rubutuna akan nasa. Shi ya sa nake samun maki mai kyau a makaranta. Ko min koƙarin in anzo jarabawa baka da rubutu mai kyau za a sha da kai. Saboda mai karanta abin da ka rubuta ba zai gane ba. Amma in kana da rubutu mai kyau ko kaɗan ka rubuta zai gane sannan zai baka abin da ya kamata.

Yadda nake magance koke koke shine zan saurari koke kokenka. In zan iya maka magani na biya maka bukata zan biya maka. Zan iya tura ka wajen wani ne zan tura ka. In ba zai yiwu ba zan ba ka haƙuri in ce ka yi haƙuri. Ba komai ake samu a duniyar nan ba. Wannan shi ne hanyar da nake magance koke koke.

Gaskiya kullum ina amfani da intanet. Ba zan iya ƙiyaste ko sau nawa nake amfani da shi ba. Ni bana rabuwa ma babu yanar gizo ko intanet ko da yaushe ina cikinsa ne. Ta wannan hanya ne ma na gano wannan abun da nake yi. Yanar gizo ya zama min jiki.

Abun da nake yi da yamma kafin na kwana shine duba ayyukan da nake yi kullum in na gama su, sai in kalla yanar gizo da ɗan labaran duniya sai na kwanta. In ban gama ba na ƙarasa. In kuma ina buƙatar ɗan jini yayi fira, zan fita waje. Akwai abokaina da suke zama suna kaiwa misalin ƙarfe goma sai na daina taya su fira, in dawo na kwanta. Saboda in ka gaji bacci ya fi daɗi, kwana ya fi daɗi.

Yadda wurin aikin mu yake shine, aikin mu a ofis ne. Mu takwas ne a wajen aikin, maza mu bakwai, mace guda ɗaya. Akwai manyan mu guda biyu. Kuma aikin yana cikin plaza ne. Wajen babu hayaniya. Ko da yaushe muna samun wutar nepa. Akwai masu abinci a kusa da mu. Akwai manya manyan shagunan sayar da sutura. Sannan mu kuma wurin mu akwai air condition, akwai yanar gizo a ko da yaushe. Saboda aikin da muke yi na yanar gizo ne.

Eh, ina karanta jarida saboda jarida shi yake sa ni na gane yadda wani ƙasa ko wani wuri suke ciki ta hanyar karanta labarai, tattalin arzikin ƙasa, wasanni da kuma yanayi, weather ke nan na wurare. Wannan zai sa ka ɗan fahimci wani ƙasa she ba tare da ka je ƙasar ba.

Madubin da muke da su a gida sun kai guda huɗu, saboda kowane ɗaki akwai madubinsa. Ɗakuna uku muke da shi amma akwai ɗakin da kowa akwai nasa. Madubin kala-kala ne. Akwai wanda za ka ga fuskarka ta yi faɗi, wani kuma ta mai da kai ta ɗauke fuskarka. To, wayannan madubin muna da su kala-kala a gida.

Ni na fi son abincin fulawa irin su wainar fulawa, biredin plawa da sauransu, sai kuma abincin gargajiya irin su gurasa, wainan shima, tuwon shinkafa da sakwara. Saboda wannan abincin suna da daɗi kuma suna ƙara wa mutum lafiya da ƙarfin jiki.

Eh ina zama a kan gwuiwa, musamman lokacin da nake sallah. Duk sallar da nake yi yawanci a kan guiwa nake zama ba zaman raƙumi ba. Saboda iyayenmu sun ce zaman raƙumi babu kyau. Kuma yawanci zaha ga aiba kowa yake zaman raƙumi, to tabbas ina zama a kan guiwa.

Kalan wasan da nake yi a waje shine ƙwallo, table tennis, snooker ko suluka kenan. Bayan wannan bana yin wani wasa saboda yanzu shekaruna sun ɗan haura da yin kowani wasa. Wasan ƙwallon da nake yi ma wasa ne da kowa yana yinsa komai shekarunsa. In dai za ka iya motsawa wasa ne da ya kamace ka ka yi saboda motsa jini.

Gaskiya ina da juriyar zafi, saboda lokacin da na fara zuwa Kaduna ɗakin ma da akaba ni ba wando, sai dai ƙofa kuma a waje yake. Kaga baza ka bar ƙofa a buɗe ba ɓarayi su zo su maka illa su kwashe makaya. Haka na ke rufe ɗakin, cire riga na, na bar ƙaramin wando. Amma a haka ban taɓa yin wani ciwo saboda zafi ba.

Eh zan iya yin iyo, saboda a ƙauye na Taso na iya wankan rafi sosai. Zan iya yin iyo har na tsawon minti shida, saboda a da kafin mu je wata gonan mu sai mun tsaallaka karafi. Kuma ba za ka iya tsaallaka rafin nan ba sai ka iya iyo.

Abin da nake son canzawa a wurin aikina a matsa da ni gaba, in an matsa da ni gaba za a iya bani daman, zan iya samun daman samun sabuwar na'ura mai ƙwaƙwalwa, wannan za ta ƙara min aiki na, za ta ƙara na, za ta ƙara min hazaƙa kuma zan ƙara aiki da sauri ba tare da nasha wahala ba.

Eh na fi son alƙalami irin wanda ake amfani da shi a makarantar boko yanzu. Fensir ba komai za ka yi da shi ba. Alƙalami kuwa za ka yi abubuwa da shi sosai irin su rubuce-rubuce amma ban da zane.

Ina share ƙura sosai, musamman na takalmina. Zai iya kaiwa su biyar a rana. Musamman lokacin da nake yawo a cikin makaranta ko kuma a kasuwa. Dakin da na samu na zauna sai na share ƙuran takalmina sannan ɗan kakkaɓe jikina da tsumman da nake yawo da shi.

Yanzu ba na kunna kendir a gida amma da na sha kunnawa domin mu ga haske. To yanzu saboda akwai zamani na lantarki ko kuma ƙananan ƙananan abun da suke bada haske ta hanyar zafin rana. Yanzu ba ma wani amfani da kandar.

A'a, ba na cin salati. Tambayan ma dai ban gama gane ta ba. Salati ai ba abinci bane ko kuma ana nufin yunwa? Domin wani lokaci in Bahaushe ya ce salati, ana nufin akwai yunwa kenan. Sai ka ji an ce sai dai mu ci da bakin salati, sai dai mu ci da haƙuri kenan.

Eh tabbas ina son zama kusa da da kusa da taga, saboda samun iska mai daɗi sannan kuma wani lokacin na taga ne zai ga abun da ke faruwa a waje. Duk da cewa zama a kusa da taga a makaranta yana ɗauke wa ɗalibi hankali ya zuwa wani waje, zai sa shi ya manta da abun da ake yi a cikin aji. Amma kusa da taga abu ne mai daɗi da amfani.

Eh tabbas yana ƙetare ƙafafu lokacin zama, musamman lokacin cin abinci. Tunda masana sun ce wannan zaman ƙetare ƙafafu shine zaman dattawa. Ka tamƙwashe ƙafanka ka ci abinci. Yawanci al'adunmu hannun turawa ma suna zaune ne a ƙetare ƙafafu. Indiyawa haka suke yi, Chinawa haka suke yi, sannan wasu yanki daga ƙasashen bakaken fata ma haka suke yi. Suna zaune ne ƙafafe ƙetare.

Ni na fi son yanayin sanyi saboda yanayin sanyi ne za ka yi bacci yadda ka ke so ba tare da zafi ya takura maka ba in ba ka da fanka. Za ka daɗe ka na bacci in dai ka na da abin rufa mai kyau. Ba ma za ka san wai rana ta yi ko ba ta yi ba. Amma zafi ta kurama mutum yake yi sau da dama.

Ina shirya ayyukana ne kamar haka. In aikin gona zan yi, zan lissafta kunya nawa ne a gonan nan, taki buhu nawa za ta ci. In za mu je aiki, mu nawa ya kamata mu je. In shuka za a yi, irin masara nawa ya kamata ta ci. In kuɗi zan kashe, nawa ya kamata na kashe. Haka na ke shirya aikina na gona.

Eh tabbas ina son kallon wata da dare saboda hasken shi yana ƙawatar da ni. Amma kuma masana sun ce kallon wata musamman tsakiyan dare yana da illa, yana kawo wa mutum mura da wasu abubuwa da masana kiwon lafiya suka ce baya da kyau. Amma kallon wata da dare yana ƙawata ni, yana sa gari yai haske, zaka ga komai kaman rana ce.

Eh ina biyan kuɗi ta waya in na yi siyayya a kasuwa ko zan tura ma wani. Ina yi ne da bankin zamani da ake kira Opay saboda shi ya fi sauri kana turawa zai dawo. Wannan tsarin ina amfani da shi tun shekaru uku da suka wuce a baya.

Eh ina bada shawara a aiki, musamman ɓangaren na'ura yadda za'a daidaita bayanan kamfani, bayanan kwastoma, bayanan kayan da a saya da kayan da a siyar. Ko yadda za'a ɓullo ma wani abu ina bada bayanai sosai, ina bada gudummawa a irin wa'annan ɓangaren.

Eh ina kunna sanarwar app wanda ake kira da alarm. Ina kunna shi ne domin ya tunasar da ni wasu ayyuka da na sa masa. Domin in ayyuka sun maka yawa kana mantawa. To alarm zai taimaka maka wajen tunasarwa da wani abu ko kuma lokaci.

Gidanmu jan ƙasa ce mai tare da duwatsu kaɗan kaɗan wanda ake kira marmara. Gidanmu ma dai yana kan marmara ne kuma dama marmara jan ƙasa ce. Amma akwai gefen da jan ƙasan ya fi yawa shi ya sa gidanmu rijiyan ba ta ruwa sosai.

Burina a aikin mu shine kamfani ya ci gaba, saboda kullum burina daga aikin na ha sa mu mun gama shi har muna neman ƙari. In kamfani ya ci gaba, za mu samu albashi mai yawa mai tsoka.

Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, in ina cikin gida ne, jin daɗi nake na koma cikin ɗaki na kwanta. In kuma ina waje ne, misali a cikin gari, sai na mazana ƙarsu gida. In ina gona ne, gudu nake yi na mazana ƙaso ko kuma na je inda zan fake.

A na fi cin abinci da cokali irin su shinkafa, taliya, waina, tuwon shinkafa amma in tuwon masara ne na muna gargajiya na fi so a haɗa min tuwo da miya na ci da hannu saboda sai na ga kaman haka ya fi mun daɗi. Wa su suna ta kawo min ƙorafi cewa kai ni baƙauye ne, a to ai da ma a ƙauye aka haife ni.

Gaskiya na fi son hawa lift saboda lift ya rage magajiya. Shiko matattakala in ba ka da exercise a jiki za ka ji ka ma amma ka duka. Guiwan ka ne zai faɗa maka sosai. Amma lift hawa kawai za ka yi ko shiga kawai za ka yi ka danna inda kake so kaje zai kai ka. Kuma lift ma ya fi sauri.

Yadda nake ba da ra'ayi a wajen aiki shine, ra'ayina in yana da kyau, dole mutane za su ɗauka misali. Mu ashirin ne a kamfanin da muke aiki, to amma mutanen da suke gudanar da harkar rubuce-rubuce mu uku ne. To duk mai gudanar da harkar, harkar rubuce-rubuce a kamfani ya san abubuwa kashi tamanin zuwa casa'in na wannan kamfani. To duk wanda zai ba da ra'ayi, zai ba da ra'ayi ne bisa ga abin da ya rubuta a baya. Kuma ya san abin da zai kawo wa kamfanin cikas ko cigaba. To ta wannan abun ne zai ba da ra'ayi, mai kyau ko mara kyau. In ra'ayina mai kyau ne, to kamfani za su amsa, "amma ba mai kyau ba ne," za su waƙar da ra'ayinsa.

Ni na fi son kofi akan shayi, saboda kofi akwai sinadarin ƙara ƙarfi a ciki. Ko kuma ince kofi fa abinci ne, shayi ko ba abinci ba ne. Za ka yi shan kofi ka yi aiki mai ƙarfi. Amma in ka sha shayi kawai ba za ka yi aiki mai ƙarfi ba, sai dai ya ɗumama maka ciki, ya taimaka, ya taimaka ma cikinka wajen narkar da abinci.

Ina yanke farce duk sati ranar Juma'a ko ranar Alhamis. Ina yankewa ne saboda farcena yana yawan girma da wuri. Sannan kuma ina yin wanke wanke kaya. In ba na yanke farce, farce na za ta riga ji mun ciwo. Saboda haka ne na yake yanke farce domin in guje wa jima kai na ciwo.

Eh muna amfani da ruwan rijiya tunda mu mutanen ƙauye ne. Ni da ruwan rijiya na girma da shi na tashi, shi na ke sha kafin wasu lokuta na bar ƙauyen mu na dawo cikin gari. Har yanzu gidan mu akwai rijiya sai dai yanzu ruwan rijiyar ba mu cika amfani da shi wurin sha ba da girki.

Ba na cije farce saboda cije farce abubuwa ne na yara kuma ni ba yaro bane. Da na ciji farce a wani ƙanƙanin lokaci a baya, sai na gane cewa ƙumba na yana komawa ya dakushe kuma yana sa yatsan mutum ya zama ya ƙanƙance daga wannan lokacin na daina.

Ina iya amfani da kwamfuta sosai. Zan iya sarrafa maka kwamfuta sosan gaske, tunda na daɗe ina amfani da ita. Misalin shekara sha bakwai kenan ina sarrafa kwamfuta. Hassali ma? Ina da kafe nawa na kaina a shekaran da ya wuce. Daga baya sai na samu wani aiki a wani kamfani kuma na samu aikin ne ta sanadiyyar aikin kwamfuta.

Eh ina kuka lokacin yankan albasa, yankar albasa amma ba kowace albasa ba. Saboda wata albasa bata da yaji amma wata a duk lokacin da kake yanka ta sai ka yi hawaye, hawayen gaske. Ni na ma fi son kalar wannan albasar saboda an ce wannan yajin da yake fitowa daga cikinta yake saka hawaye to magani ne ga idarka. Kuma ni na yarda da wannan philosophy.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ina shan ruwan malmo, strawberry kenan da wasu abubuwa da baza a rasa ba. Ina shan ruwan mangoro bayan an tace shi, an niƙashe, an tace shi. Duka yawancin 'ya'yan itacen da muke da su a nan arewacin Najeriya ina sha.

Bokiti da muke da su a gida sun kai uku, biyu na wanka, ɗaya na zuba ruwa sai kuma sauran bahuna da ake zuba ruwa da su. Biyun na wanka ɗaya na mahaifin mu ne, shi kaɗai yake amfani da shi a bayinsa. Ɗayan kuma na yaran gida ne sai ɗayan kuma da ake zuba ruwa a yi wanke wanke da shi.

A'a, ba na rike riga a aljihu na. Uba da rike riga a aljihu abu ne na yara kuma ni kaga da shekaru na. Duk wanda zai rike riga a aljihu ba a mishi kallon wawa ne ko kuma wanda ba shi da wayo duk yawan shekarunsa.

Eh ina koyar yaren Turanci da kuma yaren Larabci. Sai yaren Sifaniya saboda ka iya wasu yare bayan yaren ka ilimi ne babba. Za ka yi abokai a yanƙuna na duniya daban daban zai taimaka maka wajen fahimtar abu mai wahalan ganewa wanda ba yaren ka ba ne.

Abin sha da na fi so shine ruwa. Ni wannan abin shan da ake yawan sa musu suga ba damuna sukayi ba. Saboda a matakin da nake yanzu in nace zan ringa shan wannan abin shan to bazan ci abinci mai ƙarfi ba kuma hidima da yawa za ta gagari ni, shi ya sa na fi ƙaunar ruwa a matsayin abin sha da na fi so.

Eh ina kwana a cikin ɗaki. Ban taɓa kwana a wajen ɗaki ba in ba a gidanmu ba da nake ƙauye lokacin zafi. Muna kwanciya a waje saboda zafin yayi yawa. Kuma saboda na ga iyayenmu ne suna kwanciya a wurin nake fitowa na kwanta.

Ina farkawa kusan kala uku. Ina farkawa ƙarfe biyun dare, sannan kuma ƙarfe huɗu da rabi ko da minti hamsin na asuba. Saboda in na farka a wannan lokacin, ina tafiya masallaci na yi ibada kafin liman ya zo. Farkawa ko da na ke tsakan dare yawanci fitsari ne yake sa ni na farka.

Abin da nake yi don ƙara aiki shine gama aikin da yake gabana da wuri. Zan yi ƙoƙari na gama aikin da yake gabana a cikin lokaci ko a kan lokaci, to sai na ƙaro wani aikin da ya kamata in yi bayan na gama wancan. Ka ga na ƙara aiki bayan na gama wani aikin.

Eh ina yin kiran bidiyo, musamman ma wani lokacin in ka takura min sai na ce ka kira ni bidiyo na gaya ma, na nuna ma inda nake. In ina cikin aiki ba na son ɗaukan kira kasafai. Toh ba kowa bane zai yarda da cewa kana cikin aiki ne, sai ya kira ka ta bidiyo ya ga zahirin inda kake wurin aiki ne ba wurin kiraye kiraye bane sannan zai yarda da kai.

Kayan ci ciccici da na ka fi so shine awara, ɗara'i da ɗan sulub da mutanen Hausawa suke yi a gida. Sai ɗan ƙanana ƙanana abu da ba za a rasa ba irin su gyaɗa, soyayye da ɗan doya da ƙwai da ma dai sauransu.

Ina son ɗaukar hotuna musamman lokacin da na ci gayo ko kuma na je wani bakon wajen da yana yin sayanki da kyau kuma akwai abin al'ajabi irin su dogayen duwatsu ko kuma gefen tafkin rafi ko kuma na ga wani dabba mai sha'awa. Ina son ɗauki hoto a wannan lokacin.

Yawanci ina kwana ne ƙarfe goma daidai, saboda in tashi da wuri, ƙarna makara, wurin aiki da sallar asuba. Shi ya sa nake kwanciya ƙarfe goma daidai ko kafin ƙarfe goma. Na yi nisa ne na kai ƙarfe sha ɗaya. In kuma na kai ƙarfe sha ɗaya, to tabbas zan makara.

Lokaci na rana da na fi so shine misalin ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe biyar. Saboda a ƙarfe huɗu mun tashi a wajen aiki, ƙarfe biyar kuma na riga na huta. To in nayi sallan isha kuma wani aikin zan faɗa. To a wannan lokacin ina son wannan lokacin sosai.

Ina zuwa kasuwa ne misalin ƙarfe biyu, saboda yawanci 'yan kasuwa masu kawo baje masu kawo koli su baza ta a kasuwa lokacin ne sun zo. In ka je da safe ba kowa ba ne zai fito, abin da kake nema ba lalai ba ne ka samu. Amma ƙarfe biyu duk wanda zai baza kasuwansa ya zo a lokacin. Shi yasa na ke zuwa a ƙarfe biyu.

Na fi son takalma mai rufe. Dalili? Ni ba na so naga ƙafana tana ƙura. Kuma ni ƙafana ana shafa mata mai ɗaukar ƙura take. In ni zan yi tafiya mai nisa to sai ta yi ƙura to na tsani wanna abin. Ba na son naga ƙafana tana datti. Kuma kaga ai sa ma ƙafa mai ya zama doli tunda ni ina da fatar da take yawan bushewa.

Na fi son zama a birni. Dalili? Sana'a na na yarzu ba zan iya yin ta a ƙauye ba saboda abu ne da ya shafi na'ura da yanar gizo. A garinmu bamu da lantarki da zan dinga cajan na'urana kuma yanar gizonmu ya yi karancin da zai ɗauki abin da nake yi a cikin gari. Dalilin da ya sa na zaɓi cikin gari ke nan wato birni a kan ƙauye.

Yadda nake, inda nake ajiye hotunar waya ta shine Google Drive. Saboda gudun ɓatar wayar ko kuma lalacewa. Saboda rashin aje wa da na ka yi a Google Drive a shekarun baya, akwai hotunan da ko kuɗi zan biya yanzu ba zan iya samun su ba saboda sakaci irin nawa. Sai dai na aje hotuna a kan waya, wata wayar ta lalace, wata kuma a sace, wata kuma a goge su.

Na fi cin abincin da yake da ruwa ruwa da safe irin kunu, koko ko kuma shayi da biredi. Da ina cin tuwo ne lokacin da nake ƙauye. Wanda yawanci in zan je gona ne nake cin wannan. Amma nan da bana aikin ƙarfi na zuwa gona, me zai kai ni cin tuwo?

Eh ina shan ruwa mai sanyi musamman lokacin zafi, sai dai wasu sunce ruwa mai sanyi bai kashe ƙishi saboda in zaka sha ruwa mai sanyi zaka sha shi da yawa shi kuma in zaka sha wanda bai sanyi kana sha zaka ji ai cikinka ya cika amma ruwa mai sanyi ai yafi daɗi sai dai wasu sunce kuma yafi illa.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta. Da rana za ta ƙara haske in dare kuma za ta rage. In na shiga duhu haske zai ragu, in na fito wurin hasken rana hasken zai ƙaru. Tabbas wayana tana daidaita haske.

Gaskiya bana son cin abincin titi. Da dai na ci lokacin ina karkara, amma yanzu ina nafa cin abinci ne a gida. Zan iya siya a titi amma ba zan ci a titin ba sai na zo gida. Saboda yawanci abincin titi ba a ƙoshi, ba ma shi da albarka.